Yaya kake kare kanku daga sauro? To muna, ina kare kanmu daga sauro ne ta hanyar amfani da maganin sauro ko kuma mosquito net. To ta hanyar ne na ke kare kanmu daga cizon sauro ta yanda ba za mu samu cututtuka daga gare shi ba.

Kana yin ciniki a kasuwa? Eh, ina yin ciniki a kasuwa. Imma dai a faɗa ni taya ko kuma in faɗa a taya, ko kuma idan an zo siya mi ciniki gaba ɗaya ko kuma in naje siya ni ma na taya sai a saida mun ko kuma a hana ni, to ba yadda bata kayawa.

Kana yin aiki bayan lokaci? Eh muna ɗan ƙara lokaci wajen aiki. Saboda idan aiki, aiki ya cunkushe mana, muna ƙoƙari mu ƙara lokaci bayan lokacin da muka ɗiba. To idan muka ƙara wannan lokacin sai muga mun yi ƙoƙari mun gama. Gaskiya muna aiki bayan lokaci.

Yaya kake gaishe wa mutane? To ina gaishe wa mutane ne ta hanyar yi musu sallama ko ta hanyar yi musu ina kwana ko ina wuni, to ta hanyar ne nake gaishe da mutane. Amma farko dai na kan yi sallama kafin mu ce ina kwana ko ina wuni irin al'ada.

Yaya kake son zama? To ina son zama ne ta hanyar jingina da bango. Saboda idan na jingina, duk wani motsi na jikina zai zamana na tattarash waje ɗaya. Idan na jingina kuma ba zan gaji da wuri ba.

Ina ka ke son cinye ciyar da hutu? To, inda nake son ciyar da hutu shine a Abuja. Nan ne nake so na ciyar da hutu saboda idan na samu hutu nan nake so na je na huta.

Kana fatan samun cin yawa? Eh, ina fatan samun cin yawa, saboda idan na cinye gaskiya abu ne mai kyau sosai.

Wane malami kika fi so? Ga gaskiya, malamin da na fi so shine Malam Aminu Daurawa. Gaskiya ina son malamin sosai don yana ilmantarwa nishaɗi sosai. Idan wani abu ya shige ma duhu ma, to shine wanda zai fayyace ma har ka gane.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Eh, ina raba wajen da nake a yanar gizo saboda ina kunna location. To kuma idan kana amfani da yanar gizo in har ka kunna location, ai kamar ka kunna inda kake ne, ka fayyace inda kake.

Kana son wurare masu hayaniya? Gaskiya ni bana son wurin da yake da hayaniya. Saboda idan hayaniya ta yi yawa ma ciwon kai take sani. Shi yasa gaskiya ban fiye son wuri mai hayaniya ba. Wajen akwai hayaniya ma tashi nake daga wajen.

Wane shago kaka fi zuwa? To shagon da na fi zuwa shi ne shagon mu da ke santara. Gaskiya ina zuwa shagon sosai. Sai kuma inda nake sayayya wajen wani mai provision na unguwarmu. To nan ma na kan je sosai.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? To, alhamdulillah gaskiya muna da dangantaka mai kyau, alaƙa mai kyau tsakanina da abokanan aiki. Saboda bamu da wata matsala, bamu da wata damuwa tsakaninmu.

Kana kulle ƙofa kullum? Eh, ina kulle ƙofa kullum. Gaskiya, nakan kulle ƙofa ko da yaushe. Duk sanda nake cikin ɗaki, nakanyi ƙoƙari na gana kulle ƙofa.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Toyin da nake ajiye takaddun aiki, akwai waje da na ware wata wardrobe, to na kan yi ƙoƙari na ga nasa su a ciki. In kuma na kwafi ne, na kan yi kwafiɗin sa a cikin waya na ajiye su. Amma duka biyun nake yi.

Kujerunka suna da daɗi? Eh, gaskiya suna da daɗi, suna da laushi sannan suna da daɗin zama. Saboda ko ina ka juya za ka ji sun yi laushi gaskiya sosai. Suna da daɗin zama gaskiya sosai. Gaskiya kujeru na suna da daɗi. Ba irin masu ƙarfin nan ba ne.

Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? To kayan aikin da muke amfani da su, sune saw blade, pinches, sannan karan kimba, sannan bending waya da kuma iron rodi kenan. Su ne kayan aikin da muke amfani da shi.

Wane irin nama kake fi so? To naman da na fi so gaskiya shine naman rago. Saboda naman rago shine idan kake kana cin shi ba ka da wata matsala, ba ka da wata damuwa. Ba zai baka matsala a ko da yaushe ba. Gaskiya naman rago shine wanda na fi so.

Kana koyan wata yare? Gaskiya ina so na koya amma ban fara ba. Yaren da nake so na koya shine yaren Larabci. Gaskiya ina so na koyi yaren sosai saboda ina ɗan yi kaɗan kaɗan amma gaskiya ba wai ina koya bane. Irin ne wanda nake ɗan ji ne tun lokacin ina Islamiyya.

To, na kan tafa hannu ne ta hanyar ɗagawa sai in tafa su ɗaya, biyu haka. Na tafa ɗaya, biyu to shi kenan, iya yanda na ke yi kenan.

Kana son cin abincin titi? A'a, gaskiya bana son cin abincin titi, saboda ai ba girma bane kari ka tsaya wa akan titi kana cin abinci. Abin da na fi so, na fi so na je waje killatacce na samu abinci na ci.

Kana yin waƙa cikin zuciya? Eh nakan yi waƙa cikin zuciyata. Ka san aka ce zancen da yake cikin zuciya wanda bai fito fili ba ai waƙa ne, to da gaskiya na kan yi saboda in samu sa'ida in samu su waje cikin zuciya.

Sau nawa kake ƙidaya kayayyaki? To nakan ƙidaya kayayyaki na sau tari. Musamman idan aka ce an kawo mun kaya, to nakan yi ƙoƙari na ga na ƙirga shi kafin na yi amfani da shi. Nakan yi, nakan ƙirga kaya wani sa'in sau biyu, wani sa'in sau uku saboda fitar shakku.

Lokacin bacci? A'a, ba na yin rasashi lokacin bacci don ba ma na iran mun sharar nan ko kuma juye-juye lokacin bacci. Gaskiya ina bacci ne cikin tsanaki. Zaka iya shigowa inda nake bacci ma har ka fita ba tare da ka san akwai mutum yana bacci ba in har akwai duhu a cikin ɗakin. Gaskiya ba na yin rasashi cikin bacci.

Nawa ruwa kake sha kullum? To gaskiya a kullum nakan sha leda fiyota kaman guda shida a rana. Saboda in ba lokacin azumi bane wa yakan fa haka amma yanzu nakan sha kaman guda shida. Idan da asuba na tashi zan sha ɗaya. In aka sha ruwa zan sha kaman guda biyu. To kafin dai na kwanta zan yi ƙokari na ga ya kai guda shida.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Abin mafi muhimmanci a kasuwanci shine samar da abin da ake so a kasuwa da kuma rangwanta wa mutane. To idan ka yi waɗannan abubuwan guda biyu, ka samar da abin da aka fi so a kasuwa, to da kuma ka kuma rangwanta wa mutane, to wannan ka yi abubuwa masu muhimmanci.

Me kake siya daga kasuwa? To, abunda nake sayar a kasuwa ai suna da yawa. Akwai kayan abinci, takalma duk de ga sunan da sauransu.

Wane irin fim kake son kallo? To, fim ɗin da nake son kallo shine Indian Hausa. Gaskiya ina son kallon Indian Hausa, saboda gaskiya yana bani nishaɗi. Ina jin daɗin shi sosai.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? To abunda nake yi lokacin da babu wutar lantarki. Nakan yi kallo a wayata, sannan kuma nakan haska da wayata in lokacin babu wuta.

Wane yanayin ɗaki kakafi so? To ina son yanayin ɗaki wanda shi ba duhu kuma ba haske can fayau ba. To irin yanayin ɗakin da nake so kenan. Kuma bana son ɗaki ƙarami, ina son ɗaki babba.

Kana yin addu'a kullum? Eh, ina yin addu'a kullum. Gaskiya kullum idan na tashi kafin in yi komai, to sai na yi addu'a. Haka ma idan zan kwanta, bayan na gama komai zan kwanta, to na kan yi ƙoƙari na ga na yi addu'a. Gaskiya kullum na kan yi addu'a. Sannan idan na je sallah na kan yi addu'a.

Kuna da fanka a rufin ɗaki? Eh muna da fanka a rufin ɗaki, dan da ita ce ma lokacin zafi muke shan iska. Saboda fanka a ɗaki ai tana da amfani sosai. Saboda idan kana da fanka a rufin ɗakin ka, to duk wani zafi za ka kana ƙoƙari kaga ka rage shi.

Yaya kake taimakawa mutane? To na kan taimakawa mutane ne ta hanyar biya musu wasu bukatunsu daga ciki. Saboda ba ka iya bawa mutum buƙatarshi ba dukka, to sai ka samu wanda suka fi muhimmanci sai ka ga ka biya mai ita, to ka ga ta hanyar haka ka tallafa mai. Za ka fuskanci me mutum ya fi so, toh sai ka tallafa mai da wannan abun da yake so.

Kana cimma manufar tallace-tallace? Eh ƙware kuwa ina cimma manufar tallace-tallace, saboda idan na samu abin da nake so idan na yi talla, to ai ka ga na cimma manufa. Saboda idan na tallata kayana, to kuma yana zuwa inda nake so ya je.

Kana fi son fanka ko AC? Gaskiya in son samu ne na fi son AC. Saboda ita AC tana ratsa ko'ina, amma kuma fanka dandana ita take bada iska a waje. Amma ita AC a hankali a hankali za ta ratsa. To amma duk da haka dai AC ta fi sanyi, shi yasa na fi son AC akan fanka.

Yaya kake kula da gashin ku? Ta hanyar askewa, wankewa da kuma tajewa. In lokacin da za a yi brush ne sai a yi brush, in kuma lokacin da za a taje ne sai a taje, in kuma lokacin yin aski ya yi sai a yi aske, sai a wanke shi kenan.

Wane irin mai kake amfani da shi? To gaskiya, man da nake amfani da shi ba wani mai ba ne mai tsada. Vaseline ne nake amfani da shi, mai gurguwa. Da shi nake amfani gaskiya. Ba wani mai nake amfani da shi, wani cream ba ko kuma wani mai oil haka dabam. A'a, mai ne Vaseline cream, hmm, mai gurguwa. Da shi nake amfani.

Kana fikicin tufafi? Eh yana fikicin tufafi gaskiya. Saboda na kan tara tufafi sosai, to idan tara su sai na samu na ɗan rarraba wa mutane.